Yeah wallahi abin ina gaya maka, ehn, that is how it eh, yeah ina zu, inka zo nan yanzu ka tafiya ko. Eh, na like that tigi zuwa nan nan nan.

Muna iya sadarwa ta wayoyi, ta telephone da kuma ta ƙafafuwan mu akan ayyukan da muke yi a wurin aiki. So muna iya using telephone, muna iya using wayoyi. Akan yanayin aikinmu wani lokaci za mu iya kira kwastoma ta wurin wayoyi kuma za mu iya tafiya.

To, inda nake ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗi a banki wani lokaci ina ajiye kuma a cikin ɗaki. A yanayin da--a yanayin da na iya samun kuɗi, in kuɗin sun yi yawa ina sa shi a ɗaki. In kuma sun yi kaɗan, in sun yi yawa ina sa shi a banki. In sun yi kaɗan kuma ina sa sha ɗaki. Haka nake ajiye kuɗina. Yanzu muka samu sanarwa.

To yanda muke zubar da shara, muna iya share ɗakuna in muka share ɗakuna akwai wato shi abun zubar da shara a ciki sai muka share muka sashi a ciki sai Musa a waje. Akwai wanda suke zuwa su kwashe a waje. In aka ajiye in aka tara in sukayi yawa sai za su zo su kwashe.

To, inda muke magance matsaloli a wurin aiki shine wato a wurin aiki dai za a iya haɗuwa da mutane daban daban masu hali daban daban. So za ka kira na gaba da kai, zai sasanta kai da kuma mutanen da suka maka laifi. Dole don akwai.

Aiwa! To kulle ƙofa ya zama dole ne. A yanayin da yanzu muke ba ka san waye waye ba. So dole ne a kulle ƙofa. A kullo, so kulle ƙofa ana kulle shi kowane rana, a kowane lokaci, da safe, da rana, da dare ana kulle ƙofa. Duk lokacin da ina gida ina kulle ƙofa na. In kulle shi don yanayi yanzu da muke zama ba ka san ko waye-waye ba. Dole ne ka kulle ƙofa.

To muka iya huta a wurin aiki. Da rana in ba aiki sosai mu kan je mu huta, amma in akwai aiki sai da dare mu kan kulle sai mu je kowa ya je ya huta don gobe a fara aiki. Amma in ba aiki a kar yanayin aikin za ka iya kwanta.

To, ina son miya mai zafi domin haka gama miya aka saukar da shi. Ina son ci shi da ɗumi ɗumi domin akwai daɗi. In miya tayi sanyi bata mun daɗi sosai. So ina son cin miya da zafi ana saukar da shi a wuta a samun a kwano.

Ina jin daɗi sosai ranar biyan albashi. Domin ka yi aiki, ranar biyan albashi ya kusa ka san za a biya ka kuɗi. In ka na jin daɗi sosai a zuciya na ranar biyan albashi. Har ga Allah, na min daɗi a zuciya na ranar biyan albashi.

A lokacin hutu ina tafiya wurin iyali na, akaba da hutu in je wurin iyali ka gan su, ka gan su maman ka, ka gan su ƴan uwa ninka, ka gan kuma mutane da ka daɗe ba ka gansu ba sai a je ayi tafiya a gan su. Domin lokacin hutu yakamata a je a gan iyali a gida.

Ina cika samun kuzari da safe, wato ina tashi daga bacci sai inji karfi a jikina so da safe. Amma in yamma yayi haka duk akwai gajiya a wurin aiki. So ina cika samun kuzari da sassafe ina tashi daga bacci, ina samu wata karfi ne.

Kwarai kuwa ina rike lema a lokacin ruwa domin kar ruwa ya buga ni. In aka fara ruwa ina yawo da lemana a cikin jaka na don ba ni son ruwa ya taɓa mun jiki. So na yawo da lema a lokacin ruwa. Ko wane lokacin in aka fara ruwa ina yawo da lema.

Eh nakan raba ayyukana, ga wasu. Domin yanayin aikina, ba za ka iya zuwa ko wane rana ba. So, in na zo yau, sai wani gobe ya zo ya karɓe ni. In na zo yau, wani ya zo ya karɓe ni gobe. Ina iya raban ayyukana da wasu. Don yanayin aiki, ba za ka iya yi kai ɗaya ba. Ko a gidan ka ma, dole ka raba.

A'a, ba na cika sauraron rediyo ba. Abin da nake yawan ji shi ne talabijin. Amma rediyo, ba na cika jin rediyo ba. Don ba na cika son jin rediyo kuma akwai wayoyi in ina son ji wuni, wannan zai yi kalon.

To wani lokaci ina kam so in je asibiti a je a gaishe da wanda ba su da lafiya. Wani lokaci kuma sai a je gidan abokanai a je a musu ziyara. Haɗin gaisuwa a gaishe da marasa lafiya a kuma gaishe da mutanen da ba su da lafiya.

To an dai san lokacin ruwa dai lokaci abu mai daɗi ne. So in ruwa yake zuwa ina yi bacci a ɗakina, in shiga bargo in lullube kaina in kwanta. Lokacin da ruwa yake zuwa, abin da nake yi ke nan. A lokacin da ruwa yake zuwa, in shiga bargo in kwanta.

A'a, bani da katin kasuwanci domin kasuwar na fara shi sabo ne, so bani da kati ba. Ban je na karɓa kati ba tukuna domin fara wan jari ne amma da lokaci zan karɓa katin. Amma yanzu bani da katin kasuwanci na.

Toh, idanu na baki da fari, amma wani lokacin in ka tashi daga bacci, sai idanun ka su dawo ja, domin ka tashi daga bacci kuma, akwai gajiya, amma kalan idanu, idanu na baki da fari.

To ina zuwan kasuwa, muce a ranar Talata, ranar Alhamis, ranar Juma'a da ranar Sati. Amma ranar Lahadi bana zuwan kasuwa ba domin ina hutawa sai in je masujada. So bana tafiyan kasuwa a ranar Lahadi ba amma sauran ranakun ina tafiya.

Eh, wato wani lokaci ina son shiga duka biyu bus ko taxi. Abin da nake so in dinga shiga kenan. A wani lokaci bus din yafi taxi sauri. Haka duk wanda yayi sauri dai za'a shiga amma nafi son bus.

Ina amfani da hannun dama, ina amfani da hannun dama in yi ayuka, in ci abinci, in yi rubutu. Ina amfani da hannun dama. Hannun dama yafi mun aiki sosai sosai, so ina amfani da hannun dama.

Sosai ma ina rera waƙa, alokacin wanka domin namun daɗi sosai. In kana wanka, kana rera waƙoƙi, zasuyi ta zuwa maka a zuciya. Kayi ta rerawa, maybe kana tunanin wani abu saika fara raira ka fara rera waƙoƙi. So ina rera waƙa.

To wa to muna ba ma karnuka ko kuma aladu. Sauran abinci da su ka rage muna ba ma karnuka ko aladu. Muna tara akwai masu abincin karɓan, eh akwai masu aladu da sukan zo su karɓi abincin alade. To mukan tara a ba su.

Eh, ina karatu sosai sosai domin ina karanta littafi kafin in kwanta. In karanta littafi in kuma, karanta takardu na kafin in kwanta. So ina karanta kafin in kwana sosai sosai ina yin shi sosai. Ina karatu kafin in kwana.

Ah ina kan kallo madubi. A lokacin da nayi wanka, nayi kwalliya, zan fita inje yawo sai in siya a gaban madubi, in yi ta kallon fuska na, don yana mun kyau sosai. So, ina iya kallon madubi mu ce a rana sau uku.

Eh ina kallon inuwa na, domin ina yawo inda ba wuta zaka ga inuwarka na nunawa. So eh ina kallon inuwa na. Dad dare ko in kana yawo zaka kalli inuwar ka na binka a bayan ka. Eh ina kallon inuwa na. Sosai.

Eh ina lulluɓe kaina da bargo sosai sosai domin akwai tsanyi a inda nake. So ina son dinga lulluɓa kaina da bargo. Ina lulluɓe kowane dare dai bacci ko da rana ko da dare ina lulluɓa kaina da bargo. So eh ina lulluɓa kaina da bargo.

Aaa, ina son using ko wane, ko fanka ko AC duk wanda na samu na so amma ina cika son using AC to ina jinda in sa. Ina son using AC.

A, ina son abinci mai yaji sosai sosai domin na mun daɗi. So ina son abinci mai yaji sosai. Domin in ci abinci mai yaji, ina jin wani daɗi a cikina. So ina son abinci mai yaji sosai sosai.

Eh, ina zuwa gidan fim. In kalla ball, in kalla wasa, in kuma kalla television. So ina zuwa gidan fim sosai sosai. Amma ba kowane rana ba ina tafiyan gidan fim. Lokaci lokaci ne nakan tafi.

Aaa nakan siya abun da na gan ya mun kyau a kasuwa. Aaa in na shiga kasuwa na gan ko wani kaya ko abun da nake son ci ya mun kyau, sai in saya. Aaa kaman kaya, kaman takalmi, kaman abun da nake son ci in na gan sai in saya.

Ina da takalma dayawa kaman guda goma sha ɗaya. Sun dai yawa dai amma dai na baka misalin kaman goma sha ɗaya. Ba zan iya kirga su dukka ba. Takalman da nake da shi kenan. Sun dai yawa amma guda goma sha ɗaya nake dashi.

Ina share dakina kowane lokaci, da safe, da rana, da yamma, da dare. Duk lokacin da dakina yayi datti nakan share shi. So kowane lokaci ina share dakina. Duk muddin da na gan datti zan share daki.

A'a, bana duba kalanda kullum. Lokacin da nake duba kalanda shine maybe randa zan duba wuni, eh wuni abu ko na sa wuni abu ya tuna shine sai lokacin ne zan je duba kalanda ko kuma lokacin al'ada ko kuma lokaci.

Eh ina shan ruwa mai sanyi sosai domin akwai daɗi ko in na zo daga tafiya rana ya buga ni sosai, sai in sha ruwa mai sanyi. To ina son shan ruwa mai sanyi sosai sosai. A kowane lokaci ina son shan ruwa mai sanyi don na mun da.

Eh ina yin waka a cikin zuciya ta. Akwai wani lokacin da za ka tunani wani abu sai ka fara waka a zuciya ka, ko ka ji wani yana wucewa sai ka ji wani waka amma ba ka iya wakan ba amma dai kana ta yi a zuciyan ka. So ina yin waka a zuciya.

Ina fin son kayan zaki, eh ina son kayan zaki sosai sosai domin akwai daɗi amma kayan gishiri ba ya mun daɗi. Na son kayan zaki sosai domin akwai daɗi kuma duk ran da na sa a baki sai ya mun daɗi. Ina son kayan zaki sosai.

Muna aiki da kyau tare da kungiyar mu domin mu kan haɗa kai, aiki ya na tafiya daidai. Muna aiki da kyau tare da kungiyar mu, aiki na tafiya da kyau so. Muna aiki da kyau tare.

Ina son irin takalman da ba su da tsayi ba domin ina da ɗan tsayi sosai. Ba ni son takalma da suna da tsayi. Ina son wanda kasan dai ba tsayi sosai. Irin takalmomin da nake so ke nan. Ba ni son takalma mai tsayi sosai ba. Ina son wanda ba yi da tsayi.

Wato man, eh wato mafi muhimmanci a cikin mutunta ka shine mutum ya nuna maka ƙauna, ya nuna maka ƙauna na son ka, ya nuna maka ƙauna dai iya maka wani abu in ka shiga cikin wani yanayi ya nuna maka na son ka sosai, ya kuma.

Eh, ina nakan, nakan yi amfani da sauran net domin sauro karya cize mu. Na yi ka amfani da shi domin mu tsare kan mu daga cizon sauro. Eh, ina amfani da net.

Aaa, ina goga hakori kowane lokaci. In na tashi da bacci da safe in goga hakori. Da dare in zan kwanta sai in goga hakori. Aaa, ina goga hakorina a kowane lokaci in na tashi da safe, da safe da kuma da dare.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai. Domin idan ɗakina yayi haske ina jin farin ciki da kuma daɗi. Na son ɗakina tayi haske sosai sosai domin bana son datti. Ina son ɗakina tayi haske sosai.

Wato ina jin tsoro kare sosai sosai domin akwai wani rana da ina yawo a cikin anguwa sai wani kare cize ni a kafa. Dalilin da yasa ina jin tsoron kare kenan sosai bani ma son ingan kare domin ina jin tsoro.

Eh ina iya bacci da rana sosai. Domin ina cika son barci da rana. Na yi bacci da rana na ɗan rage mun gajiya da ayukakan da na yi. Na barci da rana sosai kuma na son barci da rana domin ina gaji ina hutawa.